Wannan sanannen abu ne ai kowa sai dai kuma akwai yadda ni nake haɗuwa da irin abokan ciniki na.

Sosaima kai, musamman irin yanayin yanzu da ake mana sanyin nan dole ne lulluɓu da bargo. Na ga.

Ina taimakawa mutane ta ɓangaren abinci kuɗi da shawarwari da makamantan haka.

Tsabar kuɗi kam ya zama aikin da'a. Yanzu bama aiki da tsabar kuɗi, sai daina takaddu, kuɗaɗen takadda. Shiyasa zan iya cewa bana ajiyewa.

Gaskiya kam akwai shagon ni da yawa, amma na fi zo yin shagon, shagon waye ma zance shagon Alijah Muda, kusan shi nafi zuwa da kyau.

Sauraron su, ina sauraren su, sai in gane miye ne matsalan da ake fuskanta sannan ya za'a magance abu. Shi ne gaskiya matakin farko.

Na yiɗi wata. Labulemu light bulu ne. Kaga da ga mai zanen fulawa a jiki. Gaskiya shi ne sunan labulemu.

Eh ina yi amma gaskiya ban cika yi sosai ba. Yanzu voice call nake yi. Musamman ma irin yanzu kande yake wayan, kyamaran gaba ya ɗansa mu matsala.

Amin alaikum Salam. Ina koyon abin fasaha ta ganin asalin irin abu da kuma fara amfani da shi.

Na ajiye a cikin waya na in bani na cire ba, babu abin da zai fitar da shi. Gaskiya tana ajiya mai kyau ma ba'a samu matsala in an siya.

Da ina siyan magani amma yanzu na daina siyan magani idan mura ta kama ni sabida ko nasha magani ma ba lokacin warakar ta yayi ba baya warkewa.

Na fi son ruwa, empty ruwa mai kyau, pure water. Shi ne favorite drinks ɗina, daga shi kuma sai ruwan kunu.

Ina tafiya da sauri idan inaso inje in chimma wani abu da wuri-wuri. Nakan yi sauri sosai kafin lokaci ya ƙure mun banda haka ba abun da ze sa inta sauri.

A, da yanma na fi kuzari mana sabida a location komai ɗina a sake yake. Amma da safe kam ai na tashi eehh da jiki a mace da sauran abubuwa.

Na yau da kullum, irin kwanuka, shebur da abubuwan da ya kamata a wajen aiki dai muke amfani da shi.

Tsarin da aka saba shirya ayyukan, irin shi ne nake bi in shirya aikin na yau da kullum kamar yanda aka saba.

Ina buɗe files inda na fara gabato a dubana, ko kuma files ɗin dana fara samu a gaba suna nake fara da duba. Nan kafin su zanyi addu'a.

To yawanci dai ana tsarkake gidan lokutan da aka zan ce meye ne? A lokacin da najasa ya same shi amma ba wai kullum ba ne.

Abin da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka, riƙe amana da gaskiya da kuma tausayin juna a cikin kowane al'amari.

Na iya duba lambar QR code ke nan ba, na dubawa. Ma ba ko wani lokaci ba musamman na WhatsApp ko inza'a shiga zenda wajen sharing.

A gefe mana ba kusa da ni ba kuma ina nan a wurin lungun da babu mutanen da kan iya shafa su ko cutar da su da abu.

Ƙwarya akwai ƙwarin da dole a bun tsoro ne, akwai kuma ƙwarin da ba'a bunda zasuyi saidai kawai a ƙyamace su.

Dole na bi ƙa'idojin aiki. In ban bi ƙa'idojin aiki ba a kore ni. To idan ba na so a kore ni kuma ka ga dole ne in biƙa ido jin aiki.

Yanayin da ba zafi ba kuma ba sanyi ba, yanayin da yake haɗe da juna dai. Ko wanne ya shiga majuna yayi zafi ya shiga sanyi ya shiga.

Dkga in, inda nake magance ai matsaloli a wajen aiki da inda zan je in ji tukunna menene matsalar. Sanin matsalar shine farkon makamashi.